So nawa kake share kura? Wannan tambayan kura, shi kura ai duk sanda mutum ya ga wuri yayi kura sharewa mutum yake. So ni ƙullun in dai na ga wuri yayi datti, ni ke sharewa. Amma in bai kura ba ko da zai kwana goma ne barin shi na ke yi.